Yaushe kake farkawa kullum? Eh, ina farkawa kullum da misalin ƙarfe biyar na asuba. Misali ace in na tashi zan je sallah, to ina tashi ƙarfe biyar. To amma a cikin dare ma nakan farka wani sa'in so biyu, so uku, so huɗu. Misali ace idan na kwanta irin ƙarfe goma sha ɗayan nan, to zan iya farkawa da misalin ƙarfe sha biyu ko ƙarfe ɗaya, sai ƙarfe uku, sannan kuma sai ƙarfe biyar. Amma wani sa'in idan na yi sallar asuba na dawo zuwa ƙarfe shida, zan koma na kwanta nayi bacci. Saboda idan na kwanta nayi bacci, za a ga har wani sa'in a ƙaryen ƙarfe, irin ƙarfe sha ɗaya, wani sa'in ƙarfe goma to duk lokacin muna wannan. To amma idan ba haka ba, nakan farka da daddare irin so biyu, so uku. Saboda haka nake kwantawa irin ƙarfe sha ɗaya. Amma idan ina da aiki ma wani sa'in, musamman yanzu irin wannan lokacin da nake, to aiki muke yi a cikin dare. Mukan daɗe muna aiki ba tare da ƙauyawa ba.

Wane launi ne jakar ku ta kuɗi? Jakar mu ta kuɗi launin ruwan ƙasa. Ita ce nake amfani da ita saboda jaka ta kuɗi ina amfani da launin ruwan ƙasa ne shiyasa nake amfani da ita.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? Ina kallon wayoyi na wani sa'in sau biyu, sau uku, sau huɗu, kai wani sa'in ma ba adadi saboda kawai ina kallon waya ta ne duk lokacin da nake da buƙata. To ni ba ni ma adadin da nake kallon waya.

Kana shan ruwan 'ya'yan itace? Eh, ina shan ruwan 'ya'yan itace musamman ma idan aka matse. Musamman ace 'yayan ruwan 'ya'yan itacen inabi ko kuma lemu ko kuma mangwaro ma wani sa'in duk idan aka tace suna amfani da shi. Musamman idan aka ce lokacin azumi a sa shi a pirij yayi sanyi to idan aka matse gaskiya ina amfani da su sosai.

Yaya kake sasanta rikici a aiki? Ina sasanta rikici aiki ne ta hanyar maslaha. Nakan kira mutane wayanda muke aiki da su idan rikici ya barke tsakanin, domin sasanta tsakaninsu. Nakan yi ma kowane bangare magana, sai kaga maslaha ta samu kuma rikicin ya ƙare.

Ya kaka fi so? Wane irin miya na fi so? Na fi son miyar taushe saboda ita ce miyar ganye sannan kuma ana sa mata mu tumatur. Wani sa'in kuma a ce miyar tumatur wadda aka fi yi ranar Sallah to irin ta tana fi so gaskiya.

Kana iya yin iyo? Eh, nakan iya yin iyo a cikin ruwa saboda nakan yi ruwa, ina iya ruwa sosai. Nakan shiga swimming pool. To har rafi ma nakan shiga. Ba ma iya swimming pool ba, har babban ruwa ma nakan shiga.

Kana kara wayarka daga ƙwayar cuta? Eh, nakan kara wayata daga ƙwayar cuta ta hanyar yin refreshing da kuma hanyar wasu application wanda nake amfani da su, kamar PhoneMaster wajen kare wayata daga ƙwayayyun cuta. Saboda haka idan ina so wani lokaci bayan lokaci sai na upgrading ɗinta saboda ƙwayar cuta ta fita.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Ina shirin yin abubuwa da yawa a ƙarshen mako. Ina shirin yin budjet na abin da zan siya sannan kuma ina shirin yin ziyara na wani gari.

Wayarka na cika ajiya? Eh, wayata tana cika ajiya saboda ina amfani da ita wajen ajiye abubuwa sannan waƙoƙi da bidiyoyi duk nakan ɗaura mata saboda tana da memory sosai wanda nake ajiye wa. Hauwasun rubuce-rubuce ma na kan na ajiye a kan waya.

Yaushe kake cin abincin dare? To ina cin abincin dare ne lokacin da ta kama. Wani sa'in ma na kan kai ƙarfe goma. Wani musamman ma ce yau dinnan. Dan na wuce ma ƙarfe shaɗaya ban ci abincin dare ba. Saboda na fito aiki daga ramin da muke aiki. Wani sa'a ƙarfe goma da kusan kwata. To kafin na je wajen saida abinci shaɗaya ta yi.

Yaya kake magance ƙoke-ƙoke? Ina magance ƙoke-ƙoke ne ta bin ta sauraron ƙoke-ƙoken to idan na ji ƙoke-ƙoken da mutum yake yi, to sai na yi ƙoƙari na ga na bi maslaha abin da ya dace.

Kana zuwa aiki lokaci daidai? Eh, nakan je aiki yanzu lokaci daidai ba tare da na ɓata lokaci ba, saboda a inda nake hanan muke aiki. Saboda ina nan garin Abuja, shi yasa nake zuwa aiki daidai lokacin da ake buƙata ba tare da na ɓata lokaci ba.

Kana fi kuzari da safe ko da yamma? A'a, na fi kuzari da rana ko kuma in ce da safe. Saboda da safe na tashi presh, bani da wata gajiya a jikina to ina k-- nakan yi kuzari sosai.

Yaya kake jin hayaniya? Ina jin hayaniya cikin tsakar kaina, saboda ni bana son hayaniya. Saboda idan waje ya cika hayaniya, ma ni barin wajen nake yi. Saboda ni mutum ne ba mai son hayaniya sosai ba gaskiya.

Kana sauraran rediyo? Eh, ina sauraran rediyo saboda ita ma nake jin labarai. Nakan saurari wasu abubuwa muhimmai a cikinta. Gaskiya nakan saurari rediyo sosai fiye da yadda kake tunani.

Sau nawa kake rubuta rahoto? To nakan rubuta rahoto wani sa'in sau biyu a rana, wani sa'in kuma sai a sati ma tuƙan na nake rubuta rahoto abubuwan da suke faruwa. Saboda ina rubuta rahoto ne duk lokacin da naga wani abun da ba daidai ba. To idan naga abun da ba daidai ba a lokacin ne nake ƙoƙari naga na rubuta rahoto. Amma in ba haka ba, ba wani rahoto da nake rubutawa.

Yaya kake kammala aiki a lokaci? To na kan yi ƙoƙari na ga na kammala aiki ne a lokacin da ya kamata, saboda ina kammala aiki ne kafin a ce lokacin da ake buƙatar shi. Saboda duk aikin da ake buƙatar shi, a misali ace nan da kwana biyu, to zan yi ƙoƙari a cikin kwana ɗaya na ga na kammala shi saboda idan mai ansa ya zo ba tare da ya jira ba ko na ɓata mai lokaci zai anshi kayanshi.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Ina zuwa kasuwa ne lokaci bayan lokaci. Saboda ina zuwa kasuwa ne lokacin da ban da aiki ko kuma lokacin da nake buƙatar wani abu. Nawa na kaina ko kuma na aikin da nake yi. To, wannan lokacin ne nake zuwa kasuwa. Amma in ba haka ba, bani da wani abu da nake zuwa kasuwa. Ban da wani lokaci takamaime da zan ce gashi ina zuwa kasuwa.

Kana riƙe lema lokacin ruwa? Eh, ina riƙe lema lokacin ruwa saboda in aka ce ma damuna ta kama to duk inda nake nakan yi ƙoƙari na ga na tafi da lema. In ba haka ba, bana so saboda bana so ruwa ya riga duka na. Shi ya sa duk inda zan je nake ƙoƙari na ga na riƙe lema saboda idan ban riƙe lema ba, ruwa zai riƙa duka na. Shi ya sa ban san kuma lokacin da ruwa zai sauka ba.

Kana fison shinkafa ko tuwo? Gaskiya a zahiri dai na fi son shinkafa. Saboda shi tuwo ba kasafai ko da yaushe ake amfani da shi ba. Amma dai shinkafa kan gaskiya ina amfani da ita sosai idan na fi santa ma. Shi ya sa ma ko da yaushe za ka gan ni ina siyan shinkafa. Mai makon ka ga ina siyan masara.

Wane lokaci na, wane lokaci na rana kaka fi so? To na fi son lokacin da ace rana ta kusa faɗuwa. Saboda wannan lokacin za ka ga rana ba ta da, ba ta da zafi ta yi sanyi. Amma idan aka ce irin rana ta ƙwalle ɗannan, to za ka ga lokacin ba dadi. To shiyasa na fi son lokacin da rana ta ɗan yi sanyi. To lokacin ta kusa faɗuwa gaskiya lokacin nafi so.

Yaya sa hannuna kuwa yake? To sa hannuna yana nan kamar sunana. To amma sai dai kuma ina ɗan jan layi daga in na sa M ɗin na sa H sai inɗan ja layi tukuna sai inɗan lanƙwasa shi. Dan yana da kyau sosai. Inda ka ga sunana Muhammad sai in sa M sai in sa H sai inɗan ja layi. To haka yake.

Yaushe kake kwana kullum? To ya danganta da irin lokacin. Ina kwana wani sa'in ƙarfe sha ɗaya, wani sa'in ƙarfe sha biyu. To yau ga shi har sha biyun ma ta yi ba tare da na je na kwanta ba. Gaskiya yau ina tunanin cewa zan daɗe ban yi bacci ba, saboda ban daɗe daga tashi daga aiki ba.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Muna amfani da ruwan rijiya wajen dafa abinci da kuma wanki. Toh a nan ne gaskiya muka fi amfani da ruwan rijiya amma bayan nan wani sa'in dai ba ma sha gaskiya. Amma in dai wajen dafa abinci ne toh muna amfani da ruwan rijiya sosai gaskiya.

Yaya kake koyon fasaha sabo? To nakan koyi fasaha sabuwa ne ta hanyar yin amfani da mutanen da suke da sabuwar fasaha. To duk inda naga sabon wani abu to nakan yi kokari naje wajen naga anyi dani. To ta hanyar nan ne nake koyan abubuwa da dama, musamman ma ace sabuwar fasaha.

Yaya dangantakarku da shugaban aiki? To ni ban da wata matsala da shugaban aiki, saboda shugaban aiki nakan yi mu'amala da shi ne yanda ya kamata. Bana wani ɓata rai ko kuma yin wani abu tsakanina da shi. Ina da dangantaka mai kyau ta mutuntawa tsakanina da shi.

Sau nawa kake amfani da intanet? Gaskiya ina amfani da intanet sau ba adadi, saboda ni ban san ma iyakacin lokacin da nake amfani da intanet ba. Saboda wani sa'in zaka ga, wayata datar ta a buɗe take, kawai da na dauko sedai in shiga na duba abubuwa gaskiya.

Yaya kake nema izinin hutu? To ina nema izinin hutu ne ta hanyar tambaya ko kuma ta hanyar tura saƙo. Musamman idan aka ce babban hutu nake nema, to nakan tura saƙo ne a lokacin da nake bukata, ko kuma idan naga lokaci yayi zanje kai tsaye wajen maigidan mu sai in tambaye, in ce to ina so zanje hutuna lokaci kaza.

Wace hannu kake amfani, wace hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun hagu, saboda da hannun hagu ne nake amfani. Saboda duk wani abu, rubutu, aiki da wasu sauran abubuwa ina amfani da hannun hagu. Dan ita tafi karfi ma ko wajen kai duka. To amma wajen amfani, wajen mu'amala da mutane to ba za a taɓa gane cewane ba hago bane. Ko wajen cin abinci.

Kana fi son fensir ko alkalami? Gaskiya ni duk wanda ya samu ina amfani da shi, amma gaskiya ni na fi son alkalami saboda da shi nake amfani. Amma yanzu da ya ke ba alkalami, toh nakan yi amfani da fensir.

A wane wata aka haife ku? An haife ni a watan ɗaya, a watan Janairu, ashirin da uku ga watan Janairu aka haife ni. A watan ɗaya ba na bature, ashirin da uku ga shi Janairu.

Kana iya amfani da kwamfuta? Eh, nakan yi amfani da kwamfuta sosai saboda nakan ajiye bayanai ko kuma rubuta wasu abubuwa ko kuma zane-zane a cikinta.

Kana zama a kan guiwa? Eh ina zama a kan guiwa musamman ma ace lokacin sallah ko kuma lokacin ibada ko kuma a kanin idan na gaji to nakan zauna a kan guiwowi na.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh ina son buɗe taga a ɗaki, musamman ma idan aka ce lokacin zafi. To gaskiya nakan buɗe saboda ni bana son zafi ko kaɗan, shi yasa nakan buɗe tagogi.

Menene kake jin tsoro? Abin da nake jin tsoro gaskiya ace yau ga shi an kama ni na ɗauki kayan wani. Na jin tsoron wannan abun sosai gaskiya. Amma a fannin ibada ina na fa jin tsoron Allah fiye da kome.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? To na kan magance matsaloli a aiki ne ta hanyar tunkaran su da tuntuɓa. To na kan tuntuɓa abokanan aiki na akan matsala, sai kowa ya ba da shawara akan yadda za a magance matsalar.

Kana jure wa barkono mai yaji? A'a, ni fa bana son yaji ko kaɗan. Don bana juriya a kan barkono, to shi ya sa wa wani sa'in ma bana amfani da yaji. Amma idan ta kama sai na yi amfani da shi, to gaskiya bana son wanda yayi yaji sosai saboda bana jure ma barkono mai yaji.

Kana raba ayyuka ga wasu? Eh, nakan raba ayyuka ga wasu. Musamman idan ina wani aikin to nakan tura wasu su je suyi wani aikin. Saboda ai bazaka kasu kashi daban daban ba. Musamman idan aikin yai ma yawa. Dole zaka raba wasu, ka tura wasu can, ka ce wasu su je suyi ma.

Kana iya hawan keke? Eh nakan hau keke na tuƙa sosai, na yi saki hannu na yi tuƙin tsaye, ba yanda bana yi ma keke. Gaskiya nakan tuƙa keke yanda nake so, dan na iya keke sosai.

Kana iya busa tsaki? Kana nufin? To gaskiya na iya, indai wannan ne, amma dai ba na yi saboda ba kyau. Saboda idan kana yi wa mutum ma za ku rika yin faɗa, shiyasa ma ban cika son yin saki ba ko a aiki ko kuma a kan wani abu ko idan bata mun rai, shiyasa ma ba na yi.

Kana kwana a ciki? Ehmana a ciki nike kwana, saboda idan ba a ciki ba to a ina zan je na kwana? Saboda dole dole zai sai dai na je na kwana a ciki. Saboda cikin ɗaki ay shine ne inda mutum yafi mutunci.